Ƙarshen mako na tana wucewa ne sannan ina gudanar da abubuwa na a ƙarshen mako. Kamar haka ina sa yara muyi lesson in koya musu abubuwa wainda ranar da suke makaranta baza suyi ba to ina ƙoƙari in koya musu wainnan abubuwan sannan kuma inyi nishaɗi da sauran su to shine abun da nake gudanarwa a ƙarshen mako na.

Uhm, yara suna buga ƙwallo a unguwa. Idan suka buga ƙwallo yaron da yafi ƙoƙari. Akan iya sponsoring nashi, wanda har zai iya iya buga mataki na jiha, na abun nan duka da sauransu har ya kai ga na ƙasa. Toh irin wannan gaskiya yana da muhimmanci sosai a maida hankali a. Akan ire-iren wa'innan abubuwan. Ƙwallon ƙafa na da muhimmanci sosai.

Umm, to, 'ya'yan itace da suka fi amfani a jiki kamar su aful, inabi, su kukumba, sai kuma su wannan lemo, ayaba, abarba da sauransu suna da amfani a jiki sosai. Musamman ka yawaita cin su a kai a kai, za ka samu ingantacciyar lafiya da kuma tsarin garkuwan jiki.

Gaskiya bisa ga tsarin rayuwar yanzu, a ganina, kowacce ta yi tarbiyan 'ya'yan ta. Saboda zamani yanzu, iyaye suna mai da hankali kan fifita suyoyya ya'yan su, sama da ba su tarbiyya mai kyau. Kasancewar yara mabambanta a guri ɗaya, yakan iya zamowa ci gaba ga yara, duk makoma bayan tarbiyan su duka. Gaskiya, ni a tsarina nafi so na zauna da yara. Na yi kaɗai na tarbiyan tar da su, ba tare da suyi tuɗu da kowa ba. In wasa ne su je su yi wasannin su amma ba kaman yadda za su zauna a wuri ɗaya kullum ba so haka ne ra'ayina ne.

To, cin abinci a gurin mai abinci eh, nasan wata a unguwar mu, Anti Something. So, tana yin abincin ta ɗanwake, taliya, su kunan zaƙi, kunun aya tana yi tana saidawa. Gaskiya tana da mu. Abincinta nada daɗi especially ma ka samu taliyan ta da wake da miyan sauce ko da barkono. Ta sama ma kabeji akai da cucumber, sannan kuma gaskiya ta iya kunun aya da kunun zaƙi. So, ga kuma abincin ta da araha.

Eh ranar Juma'a ita ce mafi kyau a mako. Ina son ranar Juma'a sosai saboda ranar ina ƙara kusanci ga Ubangiji, na yi ta tasbihi da sauran su. To yawan cin mutane ma suna son wannan rana kun sai kuma a mako ina son kamar ranar asabar da lahadi suna burge ni ina samu inyi wasu abubuwa na sosai na guda narwa a cikin gida.

A'a gaskiya bamu da wifi. Ina dai amfani ni kaɗai ne ma a cikin gidan mu me amfani da data gaskiya. So ni kaɗai ina sayan data na sub na wata ko kuma in yi sub na sati ko fourteen days haka nake yi amma bamu da wifi a cikin gida.

Kee zuwa wurin da nake zuwa kaman intifigar mu, yana ɗaukan naira ɗari takwas idan kuma daga garin mu ne zuwa cikin ɗayan birnin mu zainbi ya naira dubu da ɗari biyar ko dubu biyu. Yana danganta da yanayin lokacin mahayi su-sannan kuma yanayin nisanshi baya wuce mili kilomita biyu zuwa uku shine.

Ina dubawa nai bisa ga yanayin yadda mutum yake da buƙata, eh tabbas ya cancanta ko kuma bai cancanta ba. Idan ya cancanta zan taimaka. Idan kuwa bai cancanta ba, to gaskiya zan yi ƙoƙari ne in canza wanda zan ga yake da niyya mai buƙatar taimako sai in taimaka. Sannan kuma in ina da hali, in bani da shi kuma sai dai inba da haƙuri.

Eh, a ganina ya kamata idan baƙo ya zo shi, ya ga yanayin al'adarmu, ya ga yanayin yankin mu, da yanda muke gudanar da al'amuran rayuwarmu na yau da kullum. Sannan kuma ina so ace yaga yana yin kasuwar mu, yanda muke gudanar da kasuwancin mu a cikin kasuwar mu. To ina so wannan abun baƙo idan yazo shi ya gani.

Na san manyan gonaki. Akwai wani a unguwar mu yana da wannan babbar gona, wanda idan ya tashi ya ɗibi amfaninsa, yana iban mutane a je ayi bukkoki, gidaje haka a cikin gona. Wasu sai suyi kusan wata fiye da haka ana yi ma amfani. So wannan gonan tana bani mamaki. Ina.

Tabbas ina samun horo a gun aiki sosai. An horar dani, an koya min abubuwa da dama, dabarbaru na aiki da kuma yadda za a tafiyar da al'amura. So ina koya, ina samun horo sosai gaskiya ana bani horo kuma ina ƙoƙari in mai da hankali na in ɗauka.

A gaskiya ina jin daɗin wannan tafiya hutun lokacin sallah sosai sosai, don da lokacin ma mukan tafi gida ne gaba ɗaya mu je mu yi sallan mu a gida. So ina jin daɗin wannan hutun za mu je mu tafi yadda albubuwa yanda ya kamata mu yi shirye shirye ga kuma yanayi na cunkoso duk abun yana burge ni ba kaɗan ba.

Umm, na taɓa wani zazzaɓi sosai. Da na yi zazzaɓin nan kuma ya ƙi tafiya. Haka na yi ta fama, mai da shi, na yi ta fama da shi. Na yi asin maganin asibiti shiro. Abu he yayi kaman zai tafi sai ya dawo. Amma cikin ikon Allah, da na samu, na haɗa da na gargajiya, na yi tafashe-tafashen magunguna so gaskiya na ji daɗi. A hankali lafiya ta dawo. Min na samu ƙarfi har fiye da da.

Inaso sosai amma ya danganta da yanda nake, yanayin mood ɗin da nake ciki. Idan ina son haske zan kunna shi idan kuma bana so, bazan kunna ba. So gaskiya ya danganta yanayi amman inaso ɗaki kam haske sosai ma.

Kai, ai sana'ar hannu ba ta kirbuwa ma a yankin mu, saboda ana sana'ar hannu ba kaɗan ba, ana yin ɗinki, ɗinka hula, saƙa, sana'an abubuwan ciye-ciye, ana sana'ar su awara, doya da ƙwoyi, cincin, sannan kuma ƙuli-ƙuli, wainar fulawa da sauran su gurasa. Ana yin iri wa ina abubuwan saisidin da yawa gaskiya.

Ehh, abinda ya fi lalacewa gaskiya abinda aka fi amfani da shi ne na yau da kullum. Sannan, abu abinda ya lalace idan kaman na siya ne, to zan iyakan ƙoƙari na na ga na siye shi, na maida gurbin shi. Idan kuma na gyarawa ne zan iyakan ƙoƙari, in na bada kuɗi a gyaro ne zan bayar a gyaro. In kuma wanda ni zan iya gyarawa ne to zan gyara. Idan kuma na tsaftace shi ne to zan tsaftace shi, shikenan wannan shine.

Umm, gaskiya suna da ƙoƙari sosai saboda suna taimakon mutane gyara mota. Idan motarka ta yi ɓaci, za su yi ƙoƙari su kawo maka agaji cikin gaggawa. Idan kuma hanya ne ta lalace, suna ƙoƙari su yi abin da ya kamata su gyara hanya saboda taimakon mutane. Gaskiya suna da taimako sosai fa.

Gaskiya ina da shan ruwa sosai a wuni, saboda indai ana ana zafi. To gaskiya a kowane sa. A kowane lokacin da na ji ƙishi zan iya shan lita ɗaya. Sannan ina da yawan jin kishi akai-akai especially idan na ci abinci. Nakan iya shan lita biyu har uku ma. Ina da shan ruwa sosai.